Kullum da safe ina share ɗaki na. Kullum, kuma dai ina share ɗaki so ɗaya ne da safe. Bayan na share da safe bana sake sharewa sai washe gari. Nakan share na goge ko ina da ina a cikin ɗakin sai ya fita ƙalkal ba tare da samun ƙura ko wani datti ba. Ai share ɗaki da safe yana nuna cewan mutum kai mai tsafta ne. In ba haka ba, ta yaya za ka tashi da safe ba tare da ka share ɗakin ka ba? Nakan share na wanke wasu kayayyaki ko tsuma idan na tashi da safe. Da wasu abubuwa kuma nakan yi girki da safe. Idan bayan na gama girki, nakan wanke kwanaki da na ci abinci da su a ko da yaushe, a kullum da safe.

Ranar Juma'a yana daga cikin rana mafi kyau a mako ai. Saboda ranan ne za mu je sallar Juma'a. Daga nan to za ka iya zuwa ziyara wajen ƴan'uwa da abokan arziki. Ai ranar Juma'a muna ɗaukanshi kamar wani ƙaramin sallah ne, wanda yana da muhimmanci a gare ni. Ni bana wasa da ranar Juma'a. Kowani Juma'a nakan je na kai ziyara wajen ƴan'uwana da abokanan arziki da mutane da da ma. Mu kan je mu gaggaisa wanda muka kwana biyu ba mu haɗu ba.

Na fi zuwa kasuwa da Asabar ko Lahadi. Lokacin ba ni zuwa aiki idan babu aiki a wannan lokacin, na kan je kasuwa na yi siyayya abubuwan da ya ƙare min a wannan satin ko abubuwan da nake buƙata zan ci gaba da amfani da su. A ranar Asabar, amma wani lokutan za a iya samu na kan je aiki a ranar Asabar. To ranar Asabar ba fiye zuwa kasuwa siyayya ba. Amma ranar Lahadi kan tu mafi yawan lokuta na fi bari zuwa kasuwa ranar Lahadi. Saboda wannan ranan babu aiki, ba acika samun aiki ba, sai na samu lokaci mai yawa da zan je nayi abin da ya kamata na je na nema abin da nake so a kasuwa.

Na fi son zama gaskiya duk da wani lokacin zama da yawa yakan jawo ciwon baya da wasu abubuwa amma saboda ina yawan motsa jiki da wasu abubuwa to bana yawan tsayuwa gaskiya kuma bana son yawan tsayuwa. Yanzu na kan gaji da wuri idan na tsaya na lokaci mai yawa. Don misali na tsaya har na awa ɗaya ko biyu, to na kan ji gajiya sosai. So gaskiya a ko da yaushe na fi son in ganni a zaune ina wasu ayyukan ko wani abu ma idan zan yi.

Ina kiyaye kalmar sirri kawai dai ba tare da na faɗa ba. Ai kalmar sirri abu aba ce wanda yake ana so ya zama na kai kaɗai ne wanda ka san shi. Wanda ba a so kowa yaya za ka yi wani ya san shi ko ka faɗa wa wani. To ni ai bana faɗa kalmar sirri na ma wani ko na bari wani ma ya sani ko da wasa bana barin wani ya sani. Ai kalmar sirri abu aba ce wanda yake nan kamar wani sirri naka ne wanda bai kamata wani ya sani ba. To dole ka kiyaye shi kamar yadda za ka kiyaye ranka ma in ya kama. So.

Ina fita waje ne, muna da wurin cin abinci a kusa da wajen aikin mu. To a nan ne muke zuwa mu sayi abinci idan za mu ci. Idan ma ka zo da shi, za ka je ka zauna a wajen ka ci. Wuri ne wanda kowa da kowa, duk wani ma'aikaci zai iya zuwa wajen ya ci abinci. Ai, ba a bari ma'aikata su ci abinci a, a wajen aiki ko da yaushe. Ana so idan lokacin cin abinci ya yi, to gaskiya ana so ka tafi wajen da ake cin abinci ka ci. Ko da yake duk da hakan wasu kan zauna a wajen aiki su ci abinci. Amma hakan yana zama kuskure ne ko in ce ma har ya zama laifi ga ma'aikata.

A'a gaskiya bana raina waƙa a cikin wanka. A lokacin da nake wanka to wannan ayi ina gani toh wannan aban kam sai dai turawa aka amma ko wance makauyanci ne a wajena. Ai ni idan na shiga wanka nakan yi shiru ne tsit ba tare da na faɗa komai ba har na fara wankan har na kammala. Ni ai ina ganin ban taɓa yin waƙa a lokacin da nake wanka ba. Saboda ni ba daidai ba ne ba a wajena mutum ya shiga wanka kuma ya zamana yana waƙa a cikin bayan gida. Ba daidai ba ne ba wannan a wajena. To wasu za su gani kaman daidai ne yin haka ko kuma ba wani matsala ba ne ba yin haka. Amma ni fa a wajena gaskiya ba daidai ba ne gaba ɗaya ma.

Eh, na iya rera waƙa. Ina iya rera waƙa. Waƙoƙi kala kala ma ina iya rerawa. Waƙan Turawa, waƙan Indiyawa, waƙan Larabawa, waƙan Hausawa, waƙan Turanci ma duka ina iya rerawa a wasu lokutan. Ai, wannan abu ne wani shima wani baiwa ne wanda nake dsshi wanda nake son rerawa. Ko da yake ni ban taɓa wani sa ra'ayin zan yi waƙa ba amma rera waƙa wani abu ne wanda nake son yi ko kuma nai ta maimaita wasu waƙoƙin da na saurara a baya. Hakan yana nishaɗantar da ni, yana burge ni.

Abincin gargajiyan da na fi so shine akwai tuwon shinkafa da miyan kuɓewa, asa kifi, busasshen kifi da nama. To wannan tuwo din ina matuƙar son shi. Ina son irin wannan abincin. Yana daga cikin abubuwan da na fi so a cikin kayan abinci. Kuɓewan ma ya zama na ɗanyen kuɓewa. Ba na son busasshen kuɓewa gaskiya amma na fi son ɗanyen kuɓewa. Ya ji kifi, ya ji nama da kyau. To ina son irin wannan abincin gaskiya. Amma akwai wasu abincin da nake so na gargajiya irin tuwon masara da miyan kuka. To amma wannan ina son shi ba sosai ba. Ina son, ina son shinkafa da mai da yaji. Shi ma na gargajiya ne amma shi ba mu cika son shi sosai ba. Ina son akwai abin da ake kira, lamurje. To ina son wannan abun. Shi ma yana da kyau, yana da daɗi sosai. Amma gaskiya abin da na fi so shine tuwon shinkafa da miyan ɗanyen kuɓewa.

Ni ma abokin karanta littafai ne. Gaskiya, eh, ina son karanta littafai. Saboda tun tasowa na ina karanta littafai da dama. Kamasu littafin Malam Iliya ɗan Maikafi, Ruwan Bagaja, Jiki Magayi, da dai shaura su. Na karanta littafi da dama, kawai da littafin Hausa da na Turanci daban-daban. A dai lissafi na yi karanta littafi sun fi ɗari idan zan iya tunawa. A tukuna littafi yana ɗauke da abu bada darasa da dama wanda mutum zai taimake ka a rayuwar yau da kullum. To karanta littafi wani abu ne wanda yake da mahimmanci idan mutum ya samu yake.

Eh, ai rubutuna yana da matuƙar kyau sosai sosai. To da tun tasowa na cikin abokanaina da muke karatu tun firamari, rubutuna ya nadaga cikin mafi kyawun rubutu haka kowa idan ya gani yakan ji sha'awa sai yaji kamar shine mai wannan rubutun. Gaskiya har yanzu kullum kuma rubutun ya ƙara kyau yake wannan duk wanda zai kalla rubutun sai yaji sha'awar rubutun. Yaji kamar rubutun ya zama nashi. Ni ai gaskiya na iya rubutu kala kala kuma nakan iya sauya rubutuna daga wannan yanayin zuwa wani yanayi, daga wannan kalan zuwa wani kala. To wannan abun yana bawa mutane mamaki da yadda nake yin wannan abubuwa.

Na fi son yanayin zafi ta wani gefen gaskiya. Duk yanayin sanyi yana matuƙar tsakurani. Amma yanayin zafi can daga ne da fanka da AC da wayoyi suna iya taimakawa. Amma yanayin sanyi, zan je bana cikin yanayi na kwata-kwata gaskiya saboda gaskiya ne bana son yanayin sanyi kwata-kwata. Wanda dole da sai na sa kaya masu nauyi, masu nauyi sosai sosai wanda zai taimakawa wajen kare ni daga kamuwar da sanyi. Amma a zafi kuwa, ɗan ƙaramin riga ko ƙaramin wando ina saka ya wadatar. Bana jin ta kuri kuma harsare baya jikina ya fi gyaruwa a lokacin zafi.